Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a rana. Kur da kasuwa take ci kuma dul lokacin da nake so na je na duba ko na siya abu kawai in kuma ina da abin siyarwa. Nakan zuwa kasuwa regularly akai-akai. Allah ya sa mu dace.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare da daddare kafin na kwanta. Wani sa'in inci fiye da sau ɗaya, wani sa'in inci sau biyu. To dashi abincin dare dama? Ai dole sai da daddare za ka ci shi, ba zai yi abincin dare kuma ka ce za ka ci shi da rana ba.